A wane wata aka haife ku? Ni an haife ni a watan sha ɗaya wato watan November kenan. Na wanda ke da na watan muke kiran shi dai watan, watan miladiyya muke cewa na Ɗan Isa. Amma idan za mu yi amfani da ɗayan wato kalanda da ake aiki da shi na addini, wannan kam ban sani ba. Kasancewa muna ƙasa ne da muke aiki da abun da ake cewa Gregorian calender a turance, wanda suke da watanni goma sha biyu daga January zuwa December. Ni an haife ni a watan sha ɗaya ne, goma ga watan sha ɗaya aka haife ni. Kuma duk da cewa tsarin watanni ya bambanta tsakanin wancan da wannan, ina ji da wannan tambayar zai sa dai wataƙila in samu in je in ƙara bincike in dubo ta wannan gefen. Tun da akwai fasaha da kimiyya na calendar na zamani zai ban dama in je in bincike in gane. Saboda haka ina tuna zan bincike in gano daidaitawa ɗayan wato kalanda na Hijra kenan.

Menene abincin da ka fi so? Aaa, abincin da na fi so guda biyu ne gaskiya. Bana wasa da su duk inda na gan su, sai na tabbata na zauna, na ci, na ƙoshi kafin ma in tashi. Kuma gaskiya da ace zan samu inda ta, ta, ta, ta ra'ayina ne. To watakila zan na cin abincin a kullum. Abincin shi ne da taliya da kuma ɗan wake. Ba cin mashi ɗan wake. Mun zauna a, a, a, a unguwa kuma a gari wanda na haɗu da wayanda suka ƙware a wurin haɗa ɗan waken. Daga nan ne na har na ji sha'awan, eh, cin ɗan waken kuma tun bayan nan gaskiya bana wasa da shi. Wanda wani rana ma na kan tambayi kafin shiga soyayya da mace sai tambaye ta kin iya ɗan wake? Eh, in muka tuna shekarun baya, a cikin, a comedians namu na Hausa masu barkwanci kenan, eh, Kabir lokacin yake kin iya kunu, kin iya kunu? Ni kuma sai in tambaye kin iya ɗan wake? To shi ne abinci gaskiya wanda na fi so. Bayan shi kuma sai mu ci taliya gaskiya shima bana wasa da shi. Nakan a unguwar mu wani rana in na ji marmarin shi sosai da sosai, na zagaya, na zagaya unguwar namu ban samu ba, na kan tashi in je da ɗan nesa don ganane ma taliya ko ɗan wake na ci. Gaskiya suna, suna burge ni sosai.

Sau nawa kake share gida? Eee to zan ce daga cikin al'adarmu shara ba na, ba ga namiji ba ne. Idan namiji ya yi shara to ta yi kasancewa ko yana zama shi kaɗai. Ku ma wataƙila taya, taya gida mama ta ne ko iyaye haka ko ƴan uwa taya gida. To kuma in dai taya gida ne ba abu bane da ake yi yau da kullum lokaci zuwa lokaci ne. Saboda haka namiji ma in kana zama kai kaɗai akwai wani shaida da aka yi wa maza duk da ba kowa ba kam. Ni ba duk da ba na son faɗa wataƙila zan ce ina faɗawa Najeriya. Aa irin dai kafin ka yi shara sai ka ga datti ya kai datti a cikin gida tukuna ko a ɗaki kafin ka ɗauki sinsi ya ka yi shara. Saɓanin wayanda za ka samu kowane rana sai sun yi shara haka da sauran su. To ni gaskiya bana shara haka ya kai. Ina zama ni kaɗai shiyasa nake yi misali da wannan. So in dai har na ɗaga sinsiya na yi shara to ɗakin yaya dattin ya kai ya kawo ni. Kuma idan zan kiyasta kafin datti ya kai ya kawo har a ɗaga sinsiya a share wataƙila sati ɗaya, kwana biyar haka da sauran su. To wannan za ta yi yanzu kam ɗakinan ya cancanci a share shi ko kuma gidan na ya, ya cancanci yanzu kam ɗaga sinsiya a share shi. In ba wannan ba bana ga ina shara gaskiya babu. Sai kuma to wataƙila lokacin da mutum yake ƙarami bana manta lokacin da ake kanana yanda ake yin shi ma zanayin shi canje ne. In yau ka yi sai ƙanin ka ya yi gobe ko yayan ka ya ji bi da sauran su. Wani ma ka yi da safe ne aa sai wani ya yi da rana sai wani ya yi da yamma. Wannan duk gaskiya tarbiyya ne kuma da tsari na tsaftace muhalli da sauran su. Wanda a ka sa mutum ana ƙanana. To amma haka mana na faɗa kasancewa mutum yana namiji abu ne wanda ya yi firin Jaye ga maza kam. Shara tsaftace muhalli da sauran su abu ne mai ɗan wahala sai in ya kai ya kawo ake yi. Ni kuma na, na nasunci kai na cikin wayan na jera mutane. Kwana huɗu kwana biyar sati da makamantansu.

Ka fi son kofi ko shayi? Eee to kusan bazan ce ina sonshi can can ba. Don ba abu bane da mutum ya tashi ya ga ake sha a gidansu. Mu tasowa a gida an fi shan kunu ne gaskiya. To kasancewar an fi shan kunu, shayin jefi jefi ne ake sa ake sha a gida da biredi. Wataƙila a wata bai wuce sau ɗaya ko sau biyu ba. Saboda haka a cikin sau biyu ba wanda zan ce nafi so. To amma kasancewa mutum ya manyanta. Misali ka zo ka je jami'a wani ranar kana bukatan kayi karatu. Saboda haka dole ka nema shayi haka kaɗan masa haɗi da wani ranar da sinadaran hana bacci da shi kofi kan shi. Tunda shi anfi saninsa da hana bacci haka da sauransu. Idan bukata ya tashi kenan ko wanne da bukatansa yawanci kofi, wani kuma shayi sanda bukatansu ya taso. Amma don so kam bazan ce nafi son wannan akan wannan ba. Kawai dai kwanan nan abunda nake so ina son fara shan shayi in sosai. Ina son na masa haɗi da ganyen na'a na'a. Kasancewa an sheda yana maganin mantuwa. To ina gaɓa wanda na kan manta abubuwa sosai da sosai haka. Shine nake so in jarraba. Sa shan shayi da na'a na'a. Na shuka ganyen a cikin gida ya tsira. Ina jira ya ɗan bazu ya ɗanyi yawa. Dan ya bazu ya ɗanyi yawa. To ina tunanin ko wace dare da safiya kuma zan na haɗawa a shayi ina sha in ga yanda zai kasance idan aka dace. Wataƙila sai in samu buƙatan da nake nema daga wurin.

Mene ne kake jin tsoro? To, tsakanina da Allah a matsayina na mutum ɗan adam kuma musulmi. To, abin tsoro shine Allah wanda ya halicce ka. Tsoron kuma tsoron azabansa, tsoron fushinsa, tsoron duk wani abun da zai jawo maka wato ainihin ɓata a wurinsa. Abin nufi shi ya halicce ka kuma ya halicce ka don ka bauta masa, ka kaɗaita shi, ka yi masa ɗa'a. To amma sha'anin ka, sha'anin mutum kasancewa shi ɗan adam ne da kuma sha'anin, ah, tsarin halitta. A bayanin tsarin aka ce Allah kansa ya ce shi rai tana umarninta tana alaƙa ne da wato aikata abu da take mummuna. Face wanda Allah ya ji tausayi ya gyara masa tafiyarsa. Lura, lura da haka za a ce dole ya kasance mutum ya yi ƙoƙari yana kiyaye kansa daga fushin Allah. Sannan ba za ka yi ƙoƙarin kiyaye kanka daga fushin Allah ba sai ka san ko shi waye ne. Sannan sai ka san eh shi ya, shi ya fi, ya cancanta a ji tsoronsa, a bisa hukuncin da ya, ya shari'anta da zai yi ma wanda ya saba masa. Ka saba wa Allah makoman wuta ne. Sannan dole ka ji tsoron mu'amala da mutane, ka ji tsoron mutuwa, ka ji tsoron tsayuwa a gabanshi, ka ji tsoron kabari, ka ji tsoron ranar da za a tashe ka, ka amsa tambayoyin. Dukka ne abubuwan da ka kasance ka na yi a wannan duniya. Wa'inan su ne abin tsoro a gare ni. Bayan wannan tsoron wani hakan ga musulmi bai kamata ba saboda ba zai kare ka da kome ba, bai zai amfane ka da kome ba. Face abun da wato ainihin shi ya riga ya rubuta maka. Saboda haka ina tunanin dai tsoro ne kuma bayan tsoron Allah da ya kamata in yi yanda ya kamata, haƙiƙanin tsoronsa shi kaɗai ne yanzu a gabana kuma nake fatan ya sanya mun tsoronsa. Bayan nan kam bana tunanin akwai wani tsoro abu wanda abun nake jin tsoro. Ina tsoron Allah, ina tsoron in mutu alhalin bana musulmi, in mutu alhalin Allah bai aminta da ni ba, bai yarda da ni ba. In mutu alhalin ina da nauyin mutane wato ainihin watakila eh nauyin mutane a kai na. Wa'inan duk abubuwa ne da nake tsoro kuma ina fatan, kuma ina kyakkyawan niyya cewa Allah zai, zai kare ni daga abun da nake tsoro. Ya, ya, wato ya amanta da ni daga wannan tsoro.